Yaushe kake fara aiki kullum? Eh, yadda nake fara aiki ya danganta yanayin yadda na tashi a rana. Idan na tashi da wuri, nakan fara ayyukana misalin ƙarfe biyu na rana zuwa uku. In tashi zuwa ƙarfe huɗu ko biyar ko shida.

Kana rufe baki lokacin hamma. Eh ina rufe baki a lokacin hamma. Ya zama ma dole ka rufe baki kar wani abu ya fada ciki. In ba ka rufe baki ba za ka zama wani irin abin kallo ma. Rufe baki ya zama wajibi lokacin da mutum ya yi hamma, koya so ko bai so. In dai ka yi hamma ka rufe baki shine kau.

Kana yin aiki bayan lokacin, kana yin aiki bayan lokaci? Bana aiki bayan lokaci. Idan na tashi aiki, na tashi kenan sai kuma wani lokacin gobe idan an kuma komawa sai a shiga aiki, a ci gaba. Ma in dai an tashi aiki mutum ai bai kamata yayi wani aikin ba.